E, ina kulle ƙofa kullum idan zan kwanci, musamman da daddare ko da rana. Don gudun kada a ɗauke mini waya. Ina kulle ƙofa kullum da dare da rana kai duk sanda zan kwanci. Dole in kulle ƙofa idan zan kwanci.

Ina iya kunna wuta idan zan dafa abinci, ko in zan kwanci ko kuma cikin duhu. Ina iya kunna wuta ko cikin duhu domin in ga haske. Idan zan kwanta zan kunna wuta ko idan na tashi zan kunna wuta.

Malamin da na fi so shi ne malamin Alqur'ani da kuma na mathematics kuma majoriting malamai na fi sha'awar masu maths da kuma biology. Musamman malamin addini.

Ba na raba ayyuka ga wasu, saboda ni, ni ba manaja bane. Ba manaja bane ni, balle in raba ayyuka. Ayyuka ga wasu, sai ma'aikatan banki ko ma'aikatan kamfunna su ke raba ayyuka. Amma ni sai dai in biɗi aiki, ban iya raba aiki.

E, ina fikicin tufafi. Ina fikicin tufafi musamman idan sun yi dauɗa ko sun lalace. Zanyi fikicin na tufafi, tufafin nawa ko na wasu tufafi.

Fim ɗin da nake son kallo shine fin ɗin Indian fin ko kuma American fin. Amma nahi son documentary fin idan har zan kalla. Fin ɗin da nafi son kallo shine documentary fim.